Wayan ka, wayan ka na cika a jiya? Mm, ya cika, ya cika sosai. Sai da na cika shi ya kai har wajen hundred, ah kaso ɗari. Ya cika sosai sosai.

Ina amfani da wayata sosai a rana don bazan ma'iya kirga su nawa nake amfani da ita wa. Aƙalla dai ku san su, su biyar a rana ko sama da haka. Hm, ko sama da haka ina amfani da ita.

Yacce nake sasanta rikici a aiki, ina kiran kowa ne in ji ta bakinshi, in ji wancan me yaiwa wancan, sannan wancan shima m e yai? Bayan na gama jin ta bakin kowa sai kuma in saita, in ga waye da laifi, waye ya fara, waye bashi da laifi, a nan sai ayi hukunci.

A'a, ba na cin goro. Ba na tauna goro. Ai cab goro ai ni ba abinda zan da goro. Ai ina-- baƙi na ba zai ɗau goro ba. Tsofaffi ne suke cin goro. Yara ba sa cin goro. Sai dai tsofaffi. Tsofaffi sun fi cin goro. Su ne suke zuwa su je su siyo a wajen, a wajen masu siyarwa. Amma wasu tsofaffi da yawa suna cin goro. Amma ban san menene amfanin shi ba. Wai me yasa suke ci? Ko idan aka ci goro ma bakin mutum lalacewa yake. Yabi ya yi jaja-jaja-ja. Abun ba kyau amma an ce ai goro kamar taba yake. Yana ɗan rage. Ko menene? Yana da dai matsaloli dai kala kala. Gaskiya dai yara ba su fiye cin goro ba. Tsofaffi manya sun fi cin goro. E, sun fi cin goro. Su ne suke iya ci kaga tsoho yana taci, yana taci. Ba shi da wani tsada. Kala kala ne. Sai dai shi naira hamsin, naira ɗari, murtala biyu, murtala uku duka. Ba wanda ba sa iya cinyewa. Duka suna iya ci. Duk akafa. Da ƙetaye. Wallahi ai guri amma na taɓa ci fa, na taɓa ɗanɗanawa. Da yake in an je ɗaurin aure ana bada goro. In an ɗaura aure in aka ban goron nan na ɗan ci ɗaci ne da shi. Ɗaci ne da goron nan. Bashi da daɗi a baki sai ɗacin bala'i. Ɗaci. Haka dai yake.

Ah, kujeru-kujeru na suna da daɗi sosai. Yanzu ma anan bakan wuta ne ke zama da katifa mai daɗin zama. An yi ta da zare, da yadi, da katako, da danko, da ƙusa da aka bubbuga ta da guduma. Ba ka labari ranar da aka yi mun kujeran nan na bada, bara aka je aka haɗu mun ita aka kawo mun da na hau na zauna. Yace ka san ka in tashi, kujeran nan ta yi kyau, ta yi kyau sosai da sosai. Ta ruga ta da laushin bala'i na sa ta a ɗan gefen ɗaki, haka yana zama. In zan yi abubuwa, in zan yi ayyuka dai haka yana zama a kan ta. Raga ta da daɗin zama da laushi. Kujera aka kai ta wajen, in baza a yi kujera za a kai yadin wajen mai ɗinki. Mai ɗinki ya siyo zare, ya sa zare. Bayan ya gama sa zare ya hau keken ɗinkin ya fito da yace zai yi ɗinkin. Sannan ya sa yadin katifar ya ɗiɗɗinka, ya ɗiɗɗinka, ya ɗiɗɗinka. Ya ɗiɗɗinka sosai sai ya fitar da shape da yanayin kujerar. Sannan a zo a fara buga katako, a buga, ka sa ƙusa, a ɗauko guduma sosai da katakon a bubbuga, a bubbuga. Sai a ɗauko danko, inda in ka hau zaka yi spring sosai. A ɗauko danko a sa, shima a bubbuga shi, a bubbuga shi, a bubbuga shi. Bayan an gama bubbuga shi sai a ɗauko katifa. A sa, an kasaka tifar aka sa katifa sai a ɗauko yadin ko'ina a ceciƙa katifa. Sai a ɗauko yadin da aka ɗinka. An ɗauko yadin da aka ɗinka sai a sa shi, a saita shi sosai. A kuma ɗinke shi a cikin kujera. Sai sai tashi, a sassaita shi sosai sosai ya hau, ya zama daram. To haka ake kujera. In mutun yanzu ya zauna sai ka ji latɗin, latɗin. Guma ba ya tashi ba. To haka ake yadin kujera. Kujera ta kai akwai daɗi sosai ma kuwa. Ai zan so ka gwada ka zo ka zauna, zo ka zo ka zauna a kan kujerata saboda ta ji katifu da danko. Ta ji katifu da danko sosai. Ɗan. Ɗin ɗan kuma sumul ce, "Daidai, daidai ba ta, bata wuce tsayin, tsayin mita, mita biyar ba. Haka faɗin ta kuma bai wuce mita shida ba." Da ke zama a kan ta sai daɗin bala'i da kyau sosai sosai. Wai, hmm, kawai ka dai bari. Kujera me daɗin gaske. Kujera ta har waƙa fa nai mata. Tsaya kaji in ma waƙar. Yar kujera ta me daɗin zama. Yar kujera ta me daɗin zama. Yar kujera ta mara lalacewa. Yar kujera ta mara lalacewa. Yar kujera ta me daɗin zama. Me ɗauka ta ni kaɗai. Yar kujera ta kina bani nishaɗi. Yar kujera ta kina bani nishaɗi. Yar kujera ta, ah, ah, yar kujera ta mai latɗin, latɗin, latɗin, latɗin. Yar kujera ta, yar kujera ta. Wai dai naimata waƙa mai kyau. An sa mun ma ƙafafu a kujerar na cire saboda na so in fi so in ji ta a ƙasa. A dirim, ta zauna dirim dum dum. Mhm, ta zauna dirim abin ta. Kamma ta zo tana wani layi tana tangal tangal. A, a, ta zauna daidai da ƙafafuwan ta. Basai an sa mata wasu ƙafafuwan ba. Kujera, kujera, kujera, kujera kwai daɗi. Kujera me daɗin gaske. Ga laushi, ga labada. Ga laushi, ga daɗi. Ga laushi, ga daɗi. Ga lagwada, ga lagwada. Ga laushi, ga labada. Ga daɗi, ga labada. Kujera, kujera, kujera, kujera ta. Kujera ta me daɗin gaske.

Lambar, lambar mu mai albarka. To muga, ne wace lambar ta mu ce ma mai albarka? Haka lamba, lamba ɗaya, lamba uku, lamba biyar, lamba bakwai, lamba tara, lamba sha uku, sha biyar haka dai. Wa'ina nambobin wanda basa rabuwa su ne nambobi masu albarka. Saboda komai abin da baya rabuwa ya fi albarka. Ya fi albarka sosai da sosai. Abubuwan da basa rabuwa. Kaga namba uku ai ba ta rabu ba. Namba uku ba ta rabuwa dai, dai, dai, dai. Sai dai a raba, eh, eh, ɗaiɗai da rabi-rabi. Wai ɗaiɗai da rabi-rabi kaga ba'a cika bin ba. Toh shi ne. Su ne dai nombobinmu masu albarka. Masu albarka masu yauƙwa, yabon girma. Hmm. Ɗaya, uku, biyar, tara, sha uku, sha biyar, sha bakwai, sha tara. E, Sha tara na raguwa. Wannan sha tara, mmh, sha takwas ko? Haka dai lissafin da yake tafiya. Don wani lokacin lissafi sai a hankula. Lissafi sai a hankula. Ba ma gane lissafi sosai. Amma nombo-nombobinmu masu albarka suna nan kam. Yauwa. Nombobinmu abubuwa da yawa. Lambobin dai suna nan masu kyau. Yauwa. E, muna da su kam. Da yawa. Muna da su sosai da sosai. Nombobinmu masu albarka. Mm. Gama muna da nombar, nombar, nombar, nombar addini, nombobin sallah, nombobin zakka, nombobin hajji duka. A ƙididdige muke abunmu. Ka ga hajji zai ɗaya. Azumi munayin guda talatin ko ashirin da tara ko ashirin ko talatin da ɗaya. Ga sallah munayin sallah biyar a kullum a duk rana. Da asuba ai biyu amma a dukaɗin munayin asuba biyu, a zahar huɗu, la'asar huɗu, magariba uku, isha huɗu. Kaga ya kama guda nawane kenan. Biyu ga huɗu shida, ga huɗu goma, ga uku goma sha uku, ga huɗu ya kama goma sha takwas ko? Yauwa. Ashe dai na yi lissafin dai dai. Kaga goma sha takwas ai ba ta rabuwa. Ko. Kaga abin da nake gaya ma. Goma sha takwas ai ba ta rabuwa. Raba mun goma sha takwas. Dole sai ka ɗau rabi-rabi. Sha bakwai ce take rabuwa. Mm. Sha bakwai in ka yi, in ka yi, ka yi takwas takwas sha tara. In ka yi kuma bakwai bakwai ya kama sha shida ko? To dai haka dai lambobin na mu dai suke tafiya. Ka ga ko ai muna da lambobi da ɗan dama dama ko? Gaskiya. Lambobinmu da ɗan dama dama. Muna ɗan samun alheri da su sosai. Akwai albarka. E, hm. Akwai albarka. Ka gani yanzun nan yadda nake farin cikin nan. Mm-mm. Kasan akwai albarka lambobin nan. Sosai, sosai, sosai. Matuƙa. Matuƙar sosai ma kuwa. Wallahi kam. Hm. Kai dai kam lambobin nan na mu ba abin da zan ce da su sai dai godiya. Sai dai in ce na gode musu sosai. Alabar ƙauna na alabar zimunci. Alabarkar ƙauna da zumunci. Lambobinmu masu albarka. Wasu tsawon kwana. Akwai tsayin kwana. Akwai tsawon kwana sosai. Ai suna, suna ja. E, kan su akwai mai. Kasan me ake nufi da kai akwai mai. Akwai albarka akwai samu. E, akwai samu sosai. Matuƙar samu.

Malamin da na fi so, malamina, malamin makarantar mu, malamin makarantar islamiyan mu. Da ike mun yi malamai da yawa amma a cikinsu akwai Malam Nafi'u. Sunan shi Malam Nafi'u. Malamin nan ya iya karantarwa, ya iya karatu. Muna jin daɗin karatun shi. Kullum muka je makaranta haka zamu zo, mu ringa bada hadda. Yana karɓan haddar mu. Ko da yaushe, yai mana karatu, karatun da zai shiga ƙwaƙwalwar mu sosai haka zai ta nanata mana. Yana ta biya mana, yana ta biya mana, yana ta biya mana. Har sai fa mun haddace sosai fa. Sai mun haddace ya shiga ƙwaƙwalwar mu kuma a zo ai ta labarai, yai ta ba mu nishaɗi. Malamin mu, malamina, abin alfahari na, ta ba mu nishaɗi. Kuma akwai duka. In ba, in ba ka iya karatu ba zai zane ka saboda gobe ka iya. Karka je ka kuma dawowa ba ka iya ba. Haka in mutum bai iya ba zai kara maida shi sai ya koya sosai sai ya ƙara koya. Ya je ya koya, ya koya, ya koya, ya koya, ya koya. Har sai haddar nan ta shiga kan shi sosai. Sannan, sannan ya, ya zo ya ƙara cewa ka zo ka biya. Haka yana haɗa mana walima. Ah, muna shan walima sosai fa. Muna shan walima. Haka za a ba mu biscuit da lemu da, da dabino da alawa mu sha. Sannan kuma in an tashi lokacin wasa. Hab bal fa muna yi tare da malamin mu. Hmm. Kuma ya iya ball. Haka ake yin match tsakanin malamin mu da ɗalibai. Zamu yi match. Ai. Ta karatu muna shan karatu gaskiya sosai sosai sosai. Shi ne malamin mu wanda muka fi so sosai ma kuwa. Muna jin daɗin malamin mu. Allah dai mai albarka. Zai cika mai burin shi. Malaman mu abin alfaharin mu. Malaman mu. Wasu ai abubuwa ma da yawa malamin mu ne ya koya mana. Ya koya mana. Akwai karatun Kur'ani. Ya koya mana surori da yawa. Bari kaji, bari kaji in ma yacca, yake ya, ya koya mana wasu surorin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'a. Kaga yacce yake hakan nan haka yake yi. Mal Qari'a. Wamaa adraka mal qari'a. Sai ya ce "kun gane?" sai mu ce "a'a malam". Sai ya ce "ku ba kwa ganewa ba, bari in dawo baya, bari in dawo baya". Al-Qari'a. Mal Qari'a. Wama adraka mal qari'a. To bari kuji, bari kuji, inna biya sai ku, sai ku biya. Al-Qari'a. Al-Qari'a. Mal Qari'a. Wama adraka mal qari'a. Muce "malam, malam mun iya, mun iya". Sai ya ce "ba ku iya ba. In kun zo hadda kuma kuyi ta ƙakarewa". Sai kun biya, sai kun biya so ɗari". Muce "a'a malam mu ba zamu biya so ɗari ba yayi yawa". Ya ce "sai kun biya so ɗari". Muce "malam ba zamu iya ba" hakan nan dai zamuyi tayi, zamuyi tayi, zamu tayi. Har sai mun gaji sai ya ce "to ya isa haka, ya isa haka". Sai ka ga ma tun a makaranta mun iya haddan mu ba sai mun dawo gida ba. Tun a makaranta mun riga mun iya haddan mu sosai. Ba sai mun dawo gida ba ma, in mun dawo gida hutawa muke. Gobe mu na zuwa makaranta kuma mu bada hadda. Ba da hadda sosai. Malamin mu abin alfaharin mu. Malam Nafi. Kuma ya yi aure? Wannan lokacin da muna makaranta bai yi aure ba. Shi bayan mun fita mun yi sauka. Ya yaye mu. Sannan yayi auren shi. Yana nanma yana nan ya kusa haihuwa. Ya haifi ɗan shi shi ma ya koyar da shi. Kaman yacce ya koyar da mu. Hmm, zai koyar da ɗan shi shi ma. Kaman yacce ya koyar da mu. Malamin mu abin alfaharin mu. Muna godiya ya malam ya sheƙ.

E, ina yin kiran bidiyo. A sosai ma. Akwai, akwai batruwata wacce za a aura muke yin kiran bidiyo tare da yake ba ma kusa. E, ina yin kiran bidiyo. A sosai ma. Akwai, akwai batruwata wacce za a aura muke yin kiran bidiyo tare da yake ba ma kusa. Ita magana kamar muna kusa kuma kiran na da daɗi. Haka za ka ringa ganin mutum komai yace yake ma magana da komai a kiran bidiyo da daɗi. Wataranma a makaranta ma muna yi, in za muyi karatu malamin ba zai zo ba sai ya mana kiran bidiyo, sai muyi zaman mu a gida ko kuma ranan bana biya bara ba a bita ba sai a yi karatun bidiyo ma. A yi kiran bidiyo, a yi karatu tana, malamin yana ganin kowa. Kowane abu da za a koyar haka shi ma ana koyar da shi ta kiran bidiyo. Duk a muna yin kiran bidiyo sosai ina yi, ina kiran bidiyo kuma ina jin daɗin shi saboda za ka ringa ganin mutum kamar yana kusa da kai. Zai ringa nuna ma duk abun da ka ke so abun da yake faruwa. Komai dai za ka gani kamar kana kusa da shi, kamar gaske. Haka zaka gan shi kamar kana kusa da kai. Kawai dai ba za ka, ba za ka ji mizan ci ma Ba za ka ji shauƙin sha ba. Like am ba shauƙi, dama ka ji shauƙin shinda kana ganin shi. Ba za ka ji yana taɓa ka ba. Sai idan kana jin ka a jikin shi kawai shine amma kamar yana kusa da kai kuna hira. Hakan zaka. Ba da aboki amma muna yi ko kuma ina aiki wani zai je siyo mun abu haka sai in ce in yaje ya mun kiran bidiyo ya nuna mun abun kayan ya siyo. To haka fa. Ya nuna mun abun kayan ya siyo shi. Haka zan gani sannan, ingaya mai ya ɗauko wancan, ya ɗauko wancan, ya ɗauko wancan. Ɗauko wancan, ya ɗauko wancan. Ba sai ya tsaya yana tahala da kanshi ba kawai zai mun kiran bidiyo sai in nuna mai ga wanda zai ɗauko, ga wanda zai ɗauko, ga wanda zai ɗauko ko kuma gyara. Bana gida, in gida za su yi gyara sai in ce duk ku kira ni kiran bidiyo sai in nuna musu ga inda za su taɓa, ga inda za su motsa, ga inda za su gasa. Kaga ai sauƙi ne sosai. Da za ka ga komai a lokacin. Da za ka ga komai a lokacin. Ɗaukan kai tsaye ba za ka gani yace abun da ke faruwa duka ko kuma aboki na yaje waje haka ana abu to ni ban je ba sai in ce kirani kiran bidiyo, kirani kiran bidiyo ka nuna mun. Zai nuna mun ni ma kamar ina wajen. Muna tare da shi. To haka. Mitayi, mitayi mitayi a kiran bidiyo da daɗi. Haka kiran bidiyo da daɗi kawai. Yanzu kiran da muke so a sa wanda in ka zuro hanan ka ma zai zuro ta bidiyo ɗin za ku iya gaisa da mutum ta bidiyo. Ta bidiyo ku gaisa da shi. Ka zuro hanan ka ko ka bashi abinci kamar zai naci abincin ba shi ya kai mai ta bidiyo kai mai ta bidiyo ya ci. Ma kiran bidiyo da daɗi. Za ka ga komai, za ka ga duk abin da kake so ka ɗauka. Bawa, hala ba. Za ka gan su kam. Kiran bidiyo ai daɗi ne da shi sosai da sosai. Idan babu ina mu je da kiran bidiyo sai illa ma sha sai nishaɗi. Nishaɗin kallon bidiyo, muna nishaɗi muna kallon bidiyo. Haka kallon bidiyo da daɗi. Sosai, sosai ma kuwa. Ina yi mutane duka uwa. Haka mamana ma ina yi da babana ina yi tafiya sai in kira shi in gaishe shi da kallon bidiyo. Gaishe shi, gaishe shi sosai. Gaishe shi in ce baba ina gaishe ka. Ka ji baba na? Na gaishe ka ta kiran bidiyo nake kiran ka, ka amsa mun ka ji. Ka ji wanda mu na gode.

A'a, na fi son zama. Ai kowa ma ya fi son zama. Saboda ai in ka zauna za ka iya zama fiye da a'a a zaune. A tsaye kuwa ƙafafuwan ka duk za su gaji. Amma in ka zauna za ka hutar da wasu gaɓoɓin naka na ƙafafuwan ka. Za ka hutat da su saboda ka zauna ka rage wani nauyin daga jikinka. A'a, na fi son zama. Zama yafi daɗi. Inna zauna da na na fi daɗewa a zaune akan a tsaye. Na fi daɗi a zaune akan a tsaye. Mutun in ya zauna ai ya fi jin dadi. Zauna in ta hira, in ta hira a zaune, in ta hira in ta hira. Amma wani lokacin in na zauna sai ka ji wannan bayana haka ya ƙage ko wannan. Amma dudda haka dai zaman dai ya fi akan tashi a tsayen. Hmm, zaman ya fi. Shi tashi a tsaye ƙafarka ta gaji duka ma kai jikinka ma kaji ya gaji. Dai ka na tsaye ko ka na tsaye waje ɗaya. Amma dai ko in kana zaune za ka iya kashingiɗa kaɗan, musguda. Yauwa kaɗan ka shingiɗa a bango. Yauwa duka dai zama ya fi gaskiya. Anfi, anfi daɗewa a zaune akan a tsaye. A tsaye sai dai kawai dai in dai tafiya ka ke. Amma ka tsaya ƙiƙam. Kai da ba kai, kai da ba allo ba ka tsaya. Kikam. Kaga kuwa ai zaman ya fi a zauna dai ai ta hutawa. Hmm, daga yanzu ma ina zaune. Zauniya da kwanciya ai duk ɗaya ne. E, ina nama ina azaune nake. Nake, nake, nake wannan jawabun. Nake wannan, wannan mahawaras. Ta ku da kuka tambayan. Hmm, ina zaune. Kun ga ko ai zaune yafi. Zauna a waje ɗaya. Hmm, amma ma ka tashi kai ne wash, kai ne ash, kai ne kaza. Kai dai kaza ƙafarka kaza, bayan ka kaza, ina ne kaza, kaza, kaza duka. Haka duk ka zauna. Sai dai ka gaji da zama. Hawa ba aka samu waje haka ka jingina. Yau kuwa zaman zai fi. Ka samu waje ka jingina. Ba wanda ya takura ma. Ba me daman ka. Sa mu ka jingina kai lakur. Yau kuwa, yanka samu ka jingina kai lakur. Ba abin da ya dame ka. Kai harkokin ka. In ka na zaune, abin da ya dame ka ya fi. Sai man kuwa, akwai rana da na zauna ina gani ai zama ya fi, ya fi tsawon awa biyar. Hmm, ina zaune ina wana aiki. Amma ko gaji ya bamba. Nake kuma da na tsaya. Tsawon tsayin rabin, rabin awa kawai na yi na ji ina ba zan iya tsayi wannan ba. Ba zan iya ta ba. Tsayi wannan ba ta tsayi ba. Amma kam da na zauna. Oho! Ni amma daɗi. Ai zama daɗi ne da shi. Da ko ta ina. Zama ai ya fi daɗi. Ko, ko, ko a gari ne ma za ka ji an ce an fi son zaman lafiya ba tashin hankali ba. Ba tsayi war hankali ba zaman lafiya. Zaman lafiya ya fi daɗi. Kaga kuwa zama a ko ina ai ya fi daɗi akan a tashi a tsaye. Ko in a je wajen taro ana cewa a tsaye za a yi taro. Ya dace a zauna, a zauna, a zauna har a samu waje a zauna. Zama yafi gaskiya. Samu waje a zauna. Kowa ya zauna. Kowa ya zauna. Kowa ya zamna. Kowa ya zamna. Gida, gida ba a zauna. Ai kwadoi yakan. Zama yafi akan tsayi wa. In zama ba a gajiya. Tsayi wa fa ana gajiya. Indai ka samu waje mai kyau ka zauna. Yau kuwa kamar ce nake a kujera nan tawa. Ka zauna shikenan.

Abincin da na fi so shine shinkafa da wake. Yagwa! In akayi shinkafa da wake, da mai, da yaji, da salak, da tumatir, da albasa. Ayya ya! An biya ni. In na zauna zan iya ciko kwano dam, dam da abinci, da shinkafa da waken nan. In zauna inci, inci, inci, inci, inci, inci, inci har sai na cika cikina dam. Bari kuji inbaku labari yacca ake shinkafa da waken. Daka farko in ka ɗauko shinka-- in ka ɗauko tukunyar ka, ka zuba ruwa, ka ɗora a wuta, sai ka ɗauko wakenka, ka wanke shi, sai ka zuba su tare da ruwan nan, kai ka ɗora su a wuta. Sai ya dahu, ya dahu, ya dahu, waken ya dafu sosai sai ka cire shi, ka wanke shi, ka zubar da ruwan ka ƙara wanke shi. Sai ka zo ka ɗora shi a tukuyar da sabon ruwa ka kuma ɗora a tukunya. Sai ka kunna, yagwgwa! Sai ruwan ya tafaso sai kuma ka wanke shinkafarka. Ka wanke shinkafarka sai ruwan ya tafaso sai ka zuba shinkafar a kan waken. Dama already waken ya ɗan, ya, ya dahu. To in ka zuba sai ka rufe. Ta dahu, ta dahu har sai tatsos, tatsosiyar ruwan tas, ta dahu. Taw shi ke nan an gama wake. Shi kuma mai za ka ɗan tultulo man ka, ka ɗan zuba shi a tukunya, sai ka soya shi ka sa mai albasa saboda ya ƙara ƙawun shi. Yabwa! Sai ka sauke shi sai ka ɗauko tumatir da albasa. Salak ɗin ka ma ka yayyanka shi siri, siri, siri, siri, siri, siri sai ka haɗa sai ka ɗauko ƙwai shima ka dafa shi. Ka ɗauko to in kuma za ka haɗa ka ɗauko faranti. Buɗaɗɗe fa ba tsukakkeba wanda za ka zo ka zuba kaɗan. Buɗaɗɗen faranti. Ka zuba shinkafa da waken nan ka ɗan warwara ta saboda da zafi ta huce. Ta ɗan huce yabwa! Ta hu in ta ɗan warwara, warwara sai ka ɗauko man nan. Sai ka ɗauko man nan. In ka ɗauko man nan ka ɗan tsilala shi a kai ka zuba, ka zuba. Sai ka ɗauko maggi ka barbaɗa, ka barbaɗa ka ɗauko yaji shima ka barbaɗa. Sai ka ɗebo salak ɗin nan sai ka zuba shi da tumatir da albasa ƙwan kama ka ɗauko ka yayyanka shi a kai. Sai ka ɗauko cokali. Cokali ƙato. Wanda zai shiga bakinka ƙatoto. Yagwgwa! Ya ce za ka ɗebo dayawa ka duma a baki. Ka ɗauko sai ka zo ka zauna. Yagwgwa! In ka zauna, in da, in da ƙunzugu a jikinka ka kwance shi ya cca cikinka zai buɗe. Cikinka ya buɗe ka zauna ka fara cin abincin nan ka fara "Bismillah". Ka ce dama ka ɗauko ruwa ko lemon ka ajiye a gefe. Sai ka ɗauko cokalin nan ka juya abincin sai ya bi daɗi in ka juya. Ka juya, ka juya, ka juya sai ka fara ci. Ka yi ta ci, ka yi ta ci, kana ci. Karka sha ruwan nan baya ka gan-- ka sha ruwan za ka ƙoshi. Sai ka gama ko kuma zo ka ɗan ka gama. Sai ka ɗauko ruwa ka sha. In ka sha yakan ƙare sai abincin sai ka zauna ka huta ka ce "Alhamdulillah" ka shanyarago ruwan ka. Ayya ya! Ai a ranan nan za ka yi wuni. Baka ci abinci ba. Tan zafi. To tan rana da ka ci. Aka ƙara cin abinci bai gu ba da zafi. Saboda ka batse cikinka, ka ci kayi nak abin ka. Binda ya dame ka, Ai, shinkafa da wake duniya ce, duniya ce. Akwai kuma wanda suke ci da manja. Masa ci da manƙuli akwai masu ci da miya. Shima duka. Kuma da a'a'ar shi abbaɗi na fi son da mai da yaji. Ya fi daɗi. Mai da yaji ya fi daɗi sosai. Ya fi daɗin shiga. Yagwdwa! Ka ɗan ajiye ɗan lemon ka. Kana gama wa ka kora. Haɗa ba? Rigi, rigi? Rigi, rigi? Ahh! Shinkafa da wake abaɗdaɗi. A ci a ƙunshe, a ci a ƙunshe, a ci a ƙunshe. Shinkafa mai daɗi.

Abinda nake yi da yamma kan in kwanta, kan in kwana ina yin abubuwa da yawa. In magriba ta yi, zan je in sallan magriba. Yakwa a matsayin mu na musulmai. In je in sallan magriba bayan na dawo, zan zauna a waje. Ban shigo gida ba da abokaina mu yi hira. Wani lokacin mu je yawo mu dawo ko mu je mu siyo wani abun ko mu zauna mu yi ta hira har lokacin isha. In lokacin isha ya yi, mu je muyi sallar isha mu gama sai mu dawo. Muna-- wani lokacin muna ƙara zama, wani lokacin kuma kowa yana shiga gida. In na shiga gida sai in zauna, in zubo abinci in ci, zauna in kallo kan wajejen ƙarfe goma na dare ke nan. Zauna in kallo kan kwanta. To, kaga ina hira, ina kallo, ina cin abinci, ina cin abinci, ina yin abu, ina yin catin game duka bayan kan in kwanta ɗinnan, ina yin abubuwa da yawa. Yukwa ina, ina kallon fina-finai kamar su "series" su, su, su, su Arewa24, su MBC 3, MBC 2, MBC Afghan da su, da su Tasirin ƙauna, Tarkon ƙauna, gidan sarauta, labarina duka dai fina-finai kala kala ina yin kallo. Ina yin catin ma ina shiga Instagram, um, da WhatsApp, eh duka da kuma Telegram. Ina yin au-- ina yin abubuwa haka dai wa lokacin ba lokacin aiki ba ne lokacin nishaɗi ne. Eh ana yin nishaɗi a lokacin. Ba wai lokacin aiki ba ne. I nishaɗi ake yi. To ka gani? Ina abubuwa da yawa. Kuma ina zuwa wajaje amma ba kullum wai abin yake. Wataran ma in na dawo ba na zama a waje. Sai dai in shigo gida in zauna. Taron haka nake. Ba na zama a waje. In shigo gida. In lokacin ishan ya yi sallah, dai in je in sallar isha kuma dawo a gida. Ba na fita. Ni ba mai son yawo ba ne. Wadda ace ina yawo ne to bayan magriba, bayan rangar fita ta yawo sai bayan isha sannan in dawo. Wani lokacin kuma ana zuwa biki. In ana yin biki za a je biki. Yukwa ko kuma in da azumi ne za ka je ka yi ziyara. Lokacin azumi ka je ka yi ziyara bayan isha bayan an gama tahajjud, eh an gama sallan tarawi. Sai, aje ayi, ayi wannan, ayi ziyara ko kuma a je bal. A je a yi ta maula, mm, a yi ta wasanni ko kuma a je wajen motsa jiki. Duka dai. A je wajen motsa jiki ko kuma a je gidan abokai a yi tayin game, tayin game, ayi tayin game, game dai daɗi sosai. Mm, ko kuma mutum ya ɗauko wayan shi ya tayin, ya tayin kiran, kiran bidiyo. Eh, mutum ya tayi kiran bidiyo ko kuma mutum ya ɗauko wayan shi ya taji waƙa, ya taji waƙa ko yayi ta surutu. Shi kaɗai dai. Mm, haka duk nake yi. Wani lokacin. Wani lokacin kuma ma magriba ba na gida, ina wani wajen na fita ko ina kasuwa. Na je kasuwa ina yin kasuwanci, ina kasuwanci. Eh, ba na gida ina fita to wannan lokacin. To, haka dai. Ana ta dai fama ana ta yi kande na kwanta. To, wannan lokacin sai in kwanta sau tara ko goma ko sha. Wani lokacin ma har ɗaya ko sha biyu ina zauna ina yin ayyuka dadaddaren. Ina yin kasuwa, ina yin kasuwar Forex Trading. I wannan lokacin ana yi daddare. Kuma tana yin daɗi tana kaiwa. I ana yi dadaddare.

Umm, in naje ina dawo gida daga makaranta. Makarantar mu da nisa. In na tafi makaranta da safe to in zan dawo. In na fito zan fara tawowa daga ajin mu. In tawo a hankali, a hankali sai na zo in wuco cafeteria, in wuco library, in wuco class A, class B, class C, class D duka dai in wuco hall. In zo wajen masu siyar da abinci sannan in taho gate. To kan in taho gate sai na wuce wasu bishiyu, bishiyun mangwaro, bishiyun tufa, bishiyun aful, bishiyun malmo, bishiyar ƙaya, bishiyar dabino, bishiyar-- sai kan, kan a wuce bishiyar, kan a wuce bishiyar dabinon nan akwai, akwai, akwai wani interlock ta gefe. To interlock dinnan, kullum sai na tsaya na kirga su. Sai na ce ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara, goma. Sannan sai in ajiye saboda kowa zai fito daga makarantar nan sai yayi picking. To sai kayi picking sau goma sannan in fito. To in na fito ma bawai a lokacin zan hau abun hawa in taho gida ba sai na ɗan ƙara takowa. Kuma kan in da zan tako akwai wajaje, akwai shagon aski, akwai shagon sai da kayan miya, akwai shagon sai da ruwa, akwai shagon masu gyaran takalmi, akwai shagon masu gyaran charger, masu gyaran airpiece, masu gyaran waya da masu gyaran Muhammadu ma duk akwai su. Da masu aski, da masu nemo wa Muhammadu ta Eh akwai wata wayar allo, akwai masu gyaran nemo mai ita. Yaggwa yana nan, nan da masu jana'iza. Ana nan yau za'a yi jana'iza. To ana nan akwai masu jana'iza. Don yau ma in naje sai na tsaya na taho da su. Sannan za'a zo a yi jana'iza. To in na wuto sannan in ga masu ƴan karota su tsaida titi su saki sannan in zo in tsai da mai adai-dai ta. In na tsaida shi ba bawai a lokacin zai tsaya ba sai na tsaida kusan guda ɗaya, biyu, u uku, huɗu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara, goma. Wani lokacin ina samu ana guda goma. Wani lokacin anan sai na kai har sha biyar ma. Ai ina wahalar samun abun hawa. Sannan in tsayar ya hau, to sannan muyi ciniki kana tsaida shi ya ce dubu ɗaya za ka ba shi. In ce, "A, a kai me gida dubu ɗaya kuma." In ce, "A, a gaskiya, gaskiya, gaskiya ni naira ɗari biyu zan ba ka. In dai za ka kai ni ɗan makaranta ne ni ɗari biyu zan ba ka." Ya ce, "A, a ni gaskiya ba zan kai ka a ɗari biyu ba." "Toh baza ka kai ni a ɗari biyu ba?" "I, ba zan kai ka a ɗari biyu ba." In ce to shikenan. "Allah ya kiyaye hanya." Sai ya tafi. Sannan ku sai na kuma tsaida wasu na kuma. Sai dai a hankali, a hankali sannan in samu in hau ya taho. Inda zamu taho zamu hadu da ƴan karota, ƴan sanda, ƴan road safety, gidan ball, gidan ƙwallo, gidan, gidan, gidan, gidan biki, gidan ruwa, gidan katifa, gidan duka dai za mu hadu da su a hanya. Sannan mu zo gidan sarki, mu zo mu haɗu a Go Slow mu taho. Ana tafiya a hankali, a hankali, a hankali, a hankali. Mu wuce ƙofar Dawanau, mu wuce ƙofar Na'isa, mu wuce ta kasakal, mu wuce ta kabuga, mu wuce ta gadon ƙaya, mu wuce Dukawiya, mu wuce Adama, mu wuce ƙofar ruwa, mu wuce Mazugal, mu wuce Wamban Kano, mu wuce ta mata, mu wuce ta nasarawa, mu wuce ta na'isa, mu wuce su ɗan agundi, mu wuce ta na'isa, duka. Haka za mu wuce su, mu wuce sannan har mu zo ta kabuga. Sannan mu shigo mu fito garin Kabuga. Bayan mun fito Kabuga sannan a taho har unguwar mu a ajiye ni. Daga nan kuma sai in gangara ina tafiya a hankali, a hankali, a hankali, a hankali har na shiga gida. To abinda dai nake yi kenan. Har na shigo gidan mu. Na dawo, in na dawo gidan mu. Haka dai nake yi yacce nake dawowa gidan mu. Haka nake yi nake dawowa gidan mu. To masha.

Ina haɗuwa da abokan cinikayya na a kasuwa ko a ta waya. Eh ko a tawaya. Dan a kasuwa in na je shago na zauna abokan cinikayya suka zo. To yace mana yakan samo su muna sa abun wasa ne a bakin wajen. Saboda in abokan cinikayya sun zo abin ya ɗauke musu hankali su zo har shagonka su siya kaya. Muna sa DJ, muna sa masu wasanni, muna sa karatuttuka, karatuttukan addini. Hada na jikan malam a kowane karatu na jikan malam. Ko wane karatu na jikan malam yake cewa "Inna me ma me ma? Tana mun wancan karatun" na je kan malam. Ya ce ya ce ka san wata mota gwab? Ya ce gwab dinnan ya ce to gwab anyi ta ne saboda ɗaukan ƴan karnuka a kaisu asibiti. Amma haka za ka ga mutanen mu suna yankota yacce kasan za su yi kisa. Ya ce inna karya Allah tsine ma yauwa. Sannan kuma muna sa waƙoƙi in mun haɗu ko da abokin ciniki. Za mu bashi lemu, mu bashi ruwa, mu bashi kayan abinci. Nan dai mu faranta mai rai saboda nan gaba ma ya zo. Sannan kuma in mai haka zai taho da ƙannan shi da abokan shi. Ya ce musu ayi ga shago in yazo ana faranta mai rai. A waya kuma muna sa tallukan mu a waya. Saboda mutane su gani a social media. A manhadar sadarwa, manhajar sadarwa muna sawa to mutane suna gani suna gani. Haka muna samun abokan cinikayya sosai sosai ta manhajar sadarwa. Eh muna samun abokan cinikayya ko kuma ta taron saye da siyarwa. In muka je taron saye da siyarwa shi ma anan muna samun kostomomi abokan cinikayya sosai sosai sosai ma kuwa muna samun abokan cinikayya. Ko kuma ta haɗa wasannika da haɗa mm gasa gasoshi. Ace da kuma ɗaukan nauyin, ɗaukan nauyin gasoshi haka mm taraka da ɗaukan nauyin taraka duka muna samun abokan cinikayya. Da sai da abu me kwa-- me kyau, me armashi, me quality shi ma anan muna samun ƴan ahh ƴan abokan cinikayya sosai sosai. Sannan muna yin, muna yin taro, muna yin seminar. Muna zuwa muyi tallan kayan mu cewa kaya masu kyau ne a zo a siya. Muna yin discount muna rage farashi, muna rage farashi sosai saboda mu samu abokan cinikayya. Muna, muna, muna rage farashi saboda mu samu abokan cinikayya. Sannan muna yin, muna yin promo, muna yin promo muna sawa mu ce in ka siya guda ɗaya zaka samu guda biyu. In ka siya guda biyu zaka samu uku. Ko ka siya goma ka samu goma. Ko, ko, ko ka siyi goma ka samu goma. To duk wannan ma yana kawo mana ahh abokan cinikayya sosai saboda in kai faranta wa mutum ɗaya zai gaya wa mutum goma. Mutum goman nan in suka zo ka faranta musu kowa a ɗeɗeɗe ɗin su zai gaya wa mutum goma. Ka ga haka ka haɗa mutane ɗari. Mutane ɗarin nan su ma in ka faranta musu za su je su gaya wa mutum goma goma goma goma. Ka ga shi kenan ka haɗa abokan cinikayya. To haka abin ka haɗa abokan cinikayya masu kyau ka sai da abu mai kyau saboda wasu su ma su gani su ce suna so. To haka dai duk muke haɗa abokan cinikayya mu kuma mashAllah muna da su da yawa. Muna fatan ma wasu su zo da yawa da yawa da yawa da yawa da yawa. Eh sannan kuma na manta muna haɗa abokan cinikayya ma da ƴan uwa da abokan arziki. Ƴan uwa haka za mu ce muna sayar da abu ka zo a yi mana ciniki a gaya wa abokai da su ma ƴan uwan su duka dai da abokan su. Yau kuwa da abokan su. Sannan muna, muna, muna, muna ba da mana talluka a manhajoji. Muna ba da talluka manhajojin da suka barin ƙasa. Irin su, irin su Aljazeera, BBC, Instagram, WhatsApp duka duk muna ba da manhajan ana dudduba mana.

E, ina da mage. Ina da mage. Ina ga-- ina da mamaguna. Magen nan ta kai shekaru haɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida, bakwai, takwas. Magen nan ta kai shekaru ɗe, ɗe, ɗe, ɗe, ɗe, ɗe har guda takwas. Kuma ta haifi 'ya'ya sun fi guda hamsin. Idan ta tashi haihuwa, hur huɗu take haifa ɗaya, biyu, uku, huɗu. Hur huɗu take haifa magen nan. To kuma ta haifa yafi sau, yafi sau sha biyar. Akwai sun kai guda hamsin sama da hamsin. Sama da guda hamsin. To magen nan kuma magen nan tana da kirki, za ta kama mun ɓera. Takori ɗi-- ɓeran da yake gidan mu duka takora su kuma za ta fita taje tayi farauta ba kaɗangaru duka. Kuma ta zaune muyi hira, muyi "meow, meow, meow, meow, meow." E, muyi ta dariya, muyi ta tsalle muyi ta wasa ta karce ni. Hmm akwai ranar da na je zan ɗebu 'ya'yan ta, ta ce mun "meow," na ce mata yan yan yauwa na ce mata "meow, meow," ta ce mun "meow." Na ce "un kuma me sai na ɗebi 'ya'yan da yake ba na barin su da yawa. Yanzu befi guda biyu ne da ni ba. Wa'yan can ɗin duk na ba da su saboda kar su zo su takura mun sai mun yawa. Ba zan ceyar da su ba da yawa. Su ci mun abinci da yawa tun guda biyu ne yan kaɗan. Kula da su. Rana nan nai mata wanka, ta waɗa cikin kwata. Na ɗauko ta na sa ta a wajen fanfo. Na wanke ta tana na wanke ta na sa mata soso da sabulu na dirje ta, na dirje ta. Na ɗauko ta zan yi dirayin ɗin ta. Ga ta da tsoron diraya yace kasan ta ga mala'ika. Tsoron diraya ne da ita. Kamamme. Na ce "kai!" Haka dai ta samu da ƙyar taje ta busar da kanta. Taje ta busar da kanta a hankali, a hankali, a hankali. Har gashin nata ya dawo dai-dai. Kaba ba ita tai haske sosai. Na ce "to ko ke ba yanzu gashina kin yi ƙaldake abin ki, a abin da ya dame ki ƙaldake amma da kin tsaya kina ƙin wannan." Kuma ba ta, ba na barin ta ta kwana a cikin gida. Waje nake sa ta wajajen haraba gidan ta kwana saboda in na bata cikin gida za ta yi taimin ihu ta hana ni bacci. To ba na barin ta a cikin gida. Fitar da ita nake yi. Tana fita to ta zagaya unguyoyin mu. Ta zakaya taje tayi farauta. Ta kamu ɓera, taje yawu da dadare ita kaɗai. In rana tayi kuma da safe sau ta dawo gida. Taa ta ci abincin in batai farauta ba. Ta sha ruwa he ta kwanta bacci. Tai ta bacci, tai ta bacci. Sai rana kuma shima ta dan zo Tai min "meow, meow" ta gaishe ni. Sai ta je ta kuma koma bacci. Sai magariba ta zo tai ta cala kanci. Muyi ta wasa. Sai dare kuma sai ta tafi yawu. To haka take. Mage da? Hmm. Sanan ma ban da mage. Ina da zakara. Hmm ina da zakara. Ɓuɓɓuwa. Ina da zakara. Shima zakaran nan hmm maybe maku ji ne yanzu ina maganan nan. Yana, yana mun "kukuruku, kukuruku." Ina da shi. Kuma yana burgi ne, yayi girma ya zama ƙato, ƙatottu tiƙeƙe abin shi, ba abin da ya dame shi. Ya zama tiƙeƙe. Kyau kawai yake yi. Ban da shi kuma ina da, ina da, ina da, ina da zomo. Hmm ina da zomo. Zomo mai yawo, mai cin karas. Ya salaam.

Buri na a aiki shine in ci nasara, in samu kuɗi kuma in cimma abin da ake so. In samu abin da naje yi, yau kuwa in samu kuɗi wanda nima zan zo in gina wajena, in ɗauki ma'aikata, in tallafawa ma'aikata, in ɗauki marasa aiki yi in basu aiki, gina nima wajen aikina nawa na kaina babba wanda zan tallafa al'umma su samu aikin yi suma. Su samu aikin yi, in samu kuɗi sosai, in tallafa ƴan uwana da abokan arziki nawa da mutanen gari duka da ita kan ta gwamnatin ƙasa duka in tallafa musu, in tallafa kowa da kowa. Nan tallafa addini na bangaren bada taimako da yin sadakatil jariya da bada mabukata, da tallafawa masallatai, makarantu, gidan marayu, islamiyoyi duka da kowane giggina sukansu islamiyoyin da makarantun da, da gidajen marayun, in basu abinci, ɗaukan nauyinsu na tsawon shekaru masu yawa. Gaba ɗaukan nauyin gidajen, tsawon shekaru masu yawa. Cimma burika da yawa da yawa, da taimakawa suma wasu su cimma burukansu, cimma burukansu da yawa. Ina son in cimma gaci a aiki na saboda nima in zama ni ne CEO ɗin wajen aikina, ni ma CEO, ni ne mai kamfanina, ni ne shugaban kamfanina dayawa. Iya, abin da nake so in cimma ni ma shine kamfanina na ginawa, na samu kuɗi aikin da nake yi, na zauna da mutane lafiya, kowa da kowa, argu da ni lafiya, da yacce mukahaɗu lafiya, mu rabu lafiya. Babu wani tsangwama, babu cin mutunci, babu wata hayaniya, babu nan babu can duka. In zauna zaman lafiya, mu tashi mu kwanta mu haɗu yau kuwa. Shine buri na a aikina, cimma abubuwan da na sa a gaba. Ba wai in je in ta wasu abubuwa can da ban ba, barka tay ko sakatai tay. Ina da buruka kala kala, ina da burukan da nake son cikawa. Burukan da nake son cikawa al'amuran ayyukana gaba ɗaya. Al'amuran ayyukana duka, in cika burukan nan nawa. Allah dai ya ba ni iko in cika burukana nima kuma in tallafa wa mutane wanda zasu cika burukansu. Na ina da burin in karatu sosai, duk da aikina ya kai ni inda bana, tuna ni, ya sa ni in zama, in zama mai taimakawa addini, addinin musulunci sosai, sosai. In tallafa wa mutane, basu abinyi sosai da yawa da yawa. In sha Allah In sha, in sha Allah in tallafa wa mutane. In sa, in sa, in sa mutane a makaranta, in tallafa wa gidan marayu da gi-- tallafa wa gidan marayu da gidan ma'aikata da, da marasa aikin yi duka. Ina son in tallafa musu. Allah dai ya ba mu iko in tallafa musu a duk yanayin da muke ciki, ya ba mu ayyuka masu yawa, masu amfani. Ya ba mu, mu cik, mu cika, mu cika darajojinmu, mu haɗa ayyukanmu, mu cimma gaci, mu cimma burukanmu a duk yanayin da muka shiga. Yana buƙatar ayyukanmu su cimmu, su gama, mu haɗa ayyuka da yawa, da yawa, da yawa, da yawa.

Samun cin yawa a sosai ma. Ina fatan samun cin yawa a dukkan al'amurana. Sosai ma kuwa, sosai ma kuwa nake son samun cin yawa a dukkan al'amurana saboda abubuwana su tabbata. Abubuwana su tabbata, zamu ci a rayuwanna lokaci na kuma ya yi tunda mutuwa ta zama dole kuwa sai ya mutu. Shi ne dama. Allah ya bamu sa'a mu cika burkan mu kuma mu cinye a duk abin da muka sa a gaba. Duka abin da muka sa a gaba mu samu gaci mu cinye shi ke nan. Allah dai ya bamu sa'a. Allah ya taimake mu a wannan al'amuran da muke ciki na wannan duniyar. Akwai abubuwa da yawa wanda nake son samun cin yawa akansu. Samun nasara dai yauwa. Kamar yanzu neman kuɗi da nake na kasuwanci shima ina son cin nasara. Ga karatuna da nake yi shima ina buƙataccin nasara sosai sosai. A komai ma na rayuwar da nake yi ina, ina, ina son samun cin yawa. Komai komai. Yazamana na gama shi ɗari bisa ɗari. Na gama shi ɗari bisa ɗari. Na samu na yi na cinye a komai. Allah dai ya bamu sa'a ya sa rayuwan nan kome muka sa a gaba mu samu cin yawa. Duka abin da muka sa a gaba mu cinye a kan shi in sha Allah. Allah dai ya bamu kamar yanzu ina nan ina yin, ina yin muhawara kamar yanzu da nake yi wannan muhawarar da ku ina fatan in samu cin yewa a kanta. Duka abin da ne a karɓa ɗari bisa ɗari. A samu ajiye mun kuɗin nan. Samu a ajiye mun su mu samu cin yawa ɗari bisa ɗari. Dukan abin da nake bukata. Duka ko anan ai ina bukata cin yawa kuma ina fatan in cinye ɗin in sha Allah. Fatan in cinye. Yashi dama kuma ina neman shima makaranta ina fatan cinye jarrabawar makarantar. Ita ma ina fatan cinye jarrabawar makarantar. Duk abin da muka sa a gaban. Ga kasuwa, ga, ga wata muhawara da muke yi da wani shima ina buƙatar cin yewa sosai sosai, sosai sosai. Akwai muhawara da muke tsakanin, tsakanina da wani ɗan kasuwa. To muna nan muna yi sannan da kuma kasuwancin, ya na gizo shima muna muhawara a kan ta. Ita ma ina buƙa taccin yewa. Ina buƙataccin ye muhawarar nan. Allah dai ya taimake mu ya sa duk abin da muka sa a gaba mu samu mai fatan cin yewa, fatan cin yawa a kan shi. Babban fata sosai ma kuwa muna babban fata, babban fata. Ko a cikin gidanmu ma, ai kana fatan ka cinye ka samu cin yawa a gidan kuma a rayuwarka ka samu gaci. Ka samu cin yawa a rayuwarka. Wannan haka yake. Allah dai ya bamu sa'a. Allah ya bamu sa'a. Allah ya bamu sa'a. Allah ya bamu sa'a. Allah ya taimake mu a rayuwan nan. Allah ya taimake mu. Allah ya taimake mu. Allah ya taimake mu. Neman taimakonka ya Allah. Allah ka sa Allah ka bamu fatan samun cin yewa a wannan rayuwar. Dole sai kana fatan cin yewa sai kana cin yewa wannan rayuwa kome da ka sa a gaba sannan za ka samu gaci. Sai ka yi cin yewa komai sannan za ka samu gaci. Allah dai ya bamu cin yewa a wannan rayuwar. Abin da muka sa a gaba sa mu samu nasara, samu nasara a kan shi. Amin, amin ya Allah. Amin, amin. Amin, amin. Kuma muna fatan mu samu wani muna fatan mu samu cin yewa a kan abin nan naku da muke yi. Ya gwaa mu samu ai mana abin cika mana a saka mana kuɗin mu da wuri. Eh muna bukata sosai sosai sosai sosai ma kuwa. Sosai sosai ma kuwa mashallah. Eh muna bukata sosai. Baƙaramin bukata muke ba. Muna bukata kam sosai sosai sosai. Allah dai ya taimaka ya bamu sa'a. Mashallah.

Eh, na iya iyo amma ba sosai ba. Da yake inda muke babu ruwa sosai. Ballantana in shiga in yi iyo ko wajen wanka haka. Wajen ƙaton wajen wanka babu. A makaranta muna zuwa, muna zuwa wannan yawon buɗe ido haka muna zuwa ruwa an kai mu daga makaranta kuma muna shiga. Mu ɗan ɗana dai muyi iyo ɗin. Mu ɗan ɗana muna ɗan shiga to haka dai ake yi amma ba, ba wai can nake shiga sosai ba. Ɗan daidai, daidai, daidai de yanda ƙafafun, ƙafafuna suke kaiwa ɗan ƙasan ƙafa haka yana de, de. Ya mutum zai iya shiga ba tare da ya lime ba yayi komai. Hmm to haka tare da mutum ya lime ba muna yi. Baka labari haka muka je daga makarantar mu muka je can wani dam daga dam muka je, muka je yawon nan daga makaranta muka je muka shiga ruwa aka koya mana yadda ake tsayawa a saman ruwa ba tare da mutum ya lime ciki ba. Mutum zai tsaya a sama yana, yana yawo a sama kuma bawon da ya riƙe shi. Sannan da tafiyar malam buɗa Mana littafi, tafiyar baya da tafiyar gaba duka a cikin ruwa. Da salon, da salon keke, da salon malam buɗa mana littafi salo, salo dai kala kala duka an ɗan ko koya mana. Mukayi a cikin ruwan nan. Aaa mun yi haka sosai, sosai. Mun ɗan fara iyawa a lokacin da yake ba wani daɗewa muka yi ba da muka je. Kaɗan kaɗan dai haka dai muka shiga dai cikin ruwa. Muka ɗan haɗa dai abin da muka haɗa ba wai can da yawa ba muka shiga. To didde haka dai e muka yi amma ruwa da daɗi muna yin iyo. Muna shiga cikin ruwa muyi iyo. Shiga muyi, muyi ta cakewar ka ko kuma muyi tsallan dira cikin ruwa duka. Duk muna yi a lokacin da muka je. Don ko yanzu inna samu ruwa na shiga zan yi nutso, nutso, nutso, nutso, nutso in yi nutso a cikin ruwa sosai, sosai. In yi nutso, kwanta, in yi baya, in yi gaba, in yi gefe, in yi tsalle, in tashi duk a cikin ruwa. Na fara iyawa ba sosai ba da yake mu ƴan wannan ɗin mu ba a fiya son ƙarin ga shiga ruwa ba. Saboda an ce akwai ƴan ruwa masu tafiya da mutane ba a fiya shiga ruwa ba. Shi ya sa ba'a wani shiga ruwa sosai saboda in dai ka ga mutum ya je hawar ruwa ba a sani a gida ba. Ya tafi ruwa, ya tafi kogi, ya tafi ya je nutso saboda ba wani be iya ruwa ba kuma in ya shiga zai lime ba me ta, ba me taimaka mai. Kungani to kuma kaga abin da ya kamata mutum kai yaje. Amma in ka iya ba ka je amma akwai famugayen mutane wanda ko ka iya ɗin za su yi ma muganci su jaka cikin ruwa su sa ka ka mutu. Allah sarki. Sa ka ka mutu kamar baka iya ruwan ba. Mhm. Amma in ka iya iyo. Mhm. Na ina son iyo kana iya iyo ina yin iyo sosai, sosai sai ma kuwa ina iya iyo. Zan, zan yi ta cake wakka, in yi ta baya, in yi salon, salon, salon agwagwa. Gwagwagwa, gwagwagwa, gwagwagwa in yi salon agwagwa in yi juyawar jirgi duka. In yi juyawar ƙafafuwa, juyawar hanci, juyawar baki duka sannan in rife idanuwa na kunne ma ana sa a cikin kunne sai a rufe ka sa gilas ka sa gilashi sai cikin ruwa tsun dum tsun dum kai ta yawo kai ta yawo kai ta yawo kai ta yawo cikin ruwan nan. Ta yawo kamar, kamar ruwa, ruwa da daɗin shiga za ka shiga kai wanka ka wanke jikinka sosai. Kai wanka, kai wanka, kai wanka har sai an neme ka an rasa iyo da daɗi.

Yacce nake ba da ra'ayi, yace nake ba da shawara a aiki. Zan, like zan duba in ga kai meye ra'ayinka akan abun. In na duba naga mene ra'ayinka akan abun, sannan sai in duba in ga mene ya dace me ya kamata in ƙara ma akan ra'ayin naka. In na daidai ne me zan ƙara ma ko kuma amma ba na daidai banee sai in biyo ma ta hanyar da zan gyara ma. Ɗauko ma misali kamar wanda yayi irin abun na ce mai to ka ga wane wane da yayi kaza bai yi daidai ba kuma ga yacce ya zo ya mai. To amma ka ga wane da yayi kaza na shi ya da tafi daidai. To ka gani ra'ayin shawarar da zan baka, ra'ayin da zan baka ga shi ka bi ta hanyar kaza ko kuma ka raba ƙafa, ka yi wancan ɗin ka yi wancan. In ka ga za ka iya kenan kuma ɓangare ɗaya za ka tafi, ka tafi wanda aka yi aka samu. Zan baka shawara, zan ma bayani inma, inma ra'ayi in baka ra'ayina akan abun. Ɗora ka sannan in ma misali, in baka misali, in baka misalillika kala kala, yi wanda kake buƙata. Zan ma in baka ra'ayi yau kuwa sai ka ɗauki sai in ce to amma sai ka gani, ka duba ka gani kai zuciyarka wane ra'ayin ne yafi kwanta ma. Za ka bi ra'ayin nawa ne ko ra'ayin ka dan ni bazan tilasta ma ba, bani zan yi abun ba. Kai za ka yi abinka, bani ba. To ka gani shi zai abunshi bani ba. To shi ne dai. Haka ana ta dai fama. To haka dai nake ba da ra'ayi. In mutum zai ɗau ra'yina na to in kuma ba zai amfani da shi ba to zan dai baka shawara. Ba wai zan ta tilasta ma ba sai ka ɗaura a'yin na. A'a. Ra'ayinka shine naka, ra'ayina ra'ayina. Hmm. Ma in ka tambaye ni zan baka ra'ayina. Ka ga za ka ɗauka sai ka ɗauka, ba na takurama wai da dole sai ka ɗauki ra'ayina. Ba zan takurawa ba. Takurama dole sai ka ɗaura a'yin na ba. Saboda za ka iya zuwa maybe ka zo ra'ayin nawa bai yi ba kuma ka ce ni na saka dole. Ni na saka ka ce na ce ma ai gara a'yin na shi za ka yi kuma ga shi bai ba. Dan haka ra'ayina bai ba. Ba yi na ba kaɗan duka abin da zuciyarka ta kwanta ma duk akan ra'ayin da ta kwanta ma ka bi shi, shi kenan ka gama yau kwa. In ma zan baka nawa, in baka shawara ce ma ka ga wane abu kaza ba daidai ba ne. Abu kaza daidai ne. Ka sani na sani. Amma kai ka fi son abu kaza amma wanda zamu bi na daidai abu kaza ne. Dan haka ka danne zuciyarka ka bi abin da yake na daidai yau kwa. Wanda in ka yi ka san za ka yi cirewa za ka samu gaci. Ba wai abunda ba shi ba ne ba kuma shi zuciyarka take so, a'a. Wani lokacin ba a biyo zuciya. Tal ta na kai mutum ta baro shi. Ba a biyo zuciya wani lokacin. In ka fi son a zauna a nutsu a nutsu zuciya ta ƙwalwa su yi aiki subfitar da solution mai kyau yau kwa. Tadda solution mai kyau sai ai aiki da ita. Kaga yanzu da ka zo ka tambaye ni ra'ayi, na baka mene ra'ayi na in ka ga za ka yi yau kwa. In kuma ka ga naka dai wancan ɗin ya fiye ma da mafitarka to ni ba abun da zan ce da kai sai Allah ya ba da sa'a. Tunda dai na dai ba ka ra'ayi na. Na ba ka ni me, mene, me, me ya ga na dace a matsayin tambaya ta da ka yi. Ka ce in ba ka ra'ayi. To na, na ba ka ra'ayi na dai kam kuma na fita. To ka ga za ka bi ra'ayi na sai ka bi. In ka ga ba za ka bi ba sai ka bar shi. Wannan duk ba damuwa ba ne. Ni ba na takurawa. Allah dai ya mana kyakkyawan ƙarshe. Yasa mu dace mu gawa da duniya lafiya. Yasa mu gawa duniya lafiya. Mhm. Mhm. Amin. Amin, amin, amin. Masha Allah, masha Allah. Ɗan kasuwa don muna godiya so.

A lokacin da na fi so a rana shine da yamma. Na fi son da yamma shine lokacin ina gida bana ofis. Ina yin wasanni kala kala zan fito, mu haɗu da abokanmu muyi ta wasa, muyi ta wasa muje mu fita muje wajen wasa. Muɗan yi yaw dai muyi nishaɗi zamu zauna muna tahira mu fita. Muyi nishaɗi kala kala da abokai na to shiyasa na fi son yamma. Kaga da safe ina wajen aiki amma da yamma nawa fi son wannan lokacin saboda ina zaune zamuyi abubuwa da abokai na. Imma huta wane in na dawo zan ɗan zauna in buɗe kwamfuta na in yi kallo, in kalli series fim haka. Fim ɗin dai da yayi min ko kuma in yi girki, ci abinci ko dai wani abun ba wai abin da ya danganci ofis ba. Ina lokacin na ɗan hutu ne. Babu abin da ya danganci ofis a lokacin. To shine dama. Ma ai lokacin yamma ya yi ya fi. Ma gari ba rana rana ta ɗan sauka yayi lum ba wani zafi. Za ka dawo ka zauna. Imma ɗan bacci za ka yi za ka ɗan kwanta ka ɗan kashin giɗa amma ban fiye yin bacci ba gaskiya na fiye fita. Fita nake muje mu haɗu da abokanmu muje mu zauna mu tahira ko kuma muje wani wajen dai haka ko muje store ko muje wajen cin abinci mu ci abinci. Shine dama muje wajen cin abinci mu ci abinci. Mun fi son wannan lokacin dai shine za'a haɗu duka kowa na gida kowa ya dawo daga wajen aiki yana gida a zaune kowa. Kaga lokacin nan wannan ya fi. Za a dawo ai ta hada hada ai ta hada hada. Kaman yanzu in muka fita muka je muka hau muka hau motar abokin mu. Muka hau motar abokin mu za mu fita mu fara tafiya. Muka fara tafiya daga gida gidan mu sai muje gidan ɗaya abokin namu. In muka je gidan ɗaya abokin namu shi ma za mu ɗauke shi. Daka nan sai muje wajen ɗaya abokin shi ma mu ɗauke shi. Dak'ga nan muka ɗauko shi sai kuma mu tafi. Muje muyi ta tafiya a hanya za mu haɗu da go slow za mu haɗu da masu saida abubuwa haka nan na dai kan hanyar muɗan sissiya. Kam muje inda za mu je. Sannan bayan inda muka je kuma za mu je mu zauna akawo mana abinci mu ci, mu yi raha, mu yi surutu, mu yi labarai kala kala. Ba labaran da ba ma yi? Muna yin labarai kala kala? Wanda ba ka tunani? Labarai kala kala muna yin su masu daɗin gaske. A sosai ma kuwa muna yin su da yawa da yawa. Sannan sai in wajajen bayan magriba ta yi sai mu shigo mota mu dawo. Mu taho daddare mu fara aji ɗaya abokin namu. Daga nan shi ma ɗayan mu je mu ajiye shi. Daka nan sai muje mu ajiye ɗayan. Sai ni ma a zo a ajiye ni. Sai yayi sai ya tafi shima. To ka ga lokacin ne lokacin yamma shi na fi so gaskiya ya fi mun. Lokacin yamma ya yi ya fi mun komai. Na fi jin daɗin abubuwa indalo a yamma. Lokacin yamma ya fi daɗi sosai. Babu wasu abubuwan haka ba rana ba aiki. Kadawo daga wajen aiki babu aiki dama. Ballantana wani shugaban ka ya ce baza kazo ka yi mun kaza ba baza kazo ka yi mun kaza. Ka ga a'a babu shugaban ka. Babu shi a wajen kai kaɗai ne da ka kai sai abokanan ka. Ka ci karen ka ba babbaka. Ba abin da ya dame ka. Kai ta farin cikin ka. Kai ta farin ciki kai ta farin ciki. Har to haka muke yi. Amma wannan lokacin ba kullum kullum muke yin hakan da yamman ba. Ma dai ni na fi son dai lokacin yamma saboda ya fi mun daɗi. Lokacin yamma ya fi mun daɗi sosai. Hmm. MashAllah.